Yaya kake inganta aikinku? Yanda nake inganta aikina shine zan je nema karuwa, zan je nema ilimi, in ƙara ilimi wanda ke bukata a wurin aikina domin in samu cigaba a wurin aiki. Dalilin ke nan, eh abun da nake yin ke nan domin in samu cigaba kuma in inganta aikina yadda ya kamata.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Idan babu wutar lantarki, zan yi amfani da wayar na. Zaka ganni lakocin nan nake yin amfani da waya na sosai. Zan dinga duba abubuwa a yanar gizo, na nemi abubuwa, na karanta jaridu kuma ina nema labari kuma na nema a karuwa.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Gaskiya abokan ciniki ya kamata a ɗauke su da daraja, a girmama su domin abokan ciniki sunanan kaman sarakuna ne. Idan ba a ɗauke su da martaba ba gaskiya yakan kawo jabawa ga kasuwanci. Don haka ina ɗauke su da martaba, ina ɗauka kasu sosai domin sunanan kamar sarakuna ne.

Kana yin motsan jiki kullum? Eh, ina motsan jiki kullum. Idan na tashi da safe nakan motsa jiki. Motsan jiki yakan kawo lafiya, yakan kawo kiwon lafiya, shi ya sa nake motsan jiki kowane safe da na tashi daga bacci.

Me ka ke yi don ƙaran aiki? Akwai abubuwan da na ke yi domin ƙaran aiki. Nakan nema ilimi domin in samu karuwa. Nakan kuma nema sana'a, musamman sana'a wanda ake bukata a yau wanda zai sa mutum ya samu karuwa a wurin aiki.

Yaya teburin ku a wurin aiki? Muna da taburin diyawa a wurin aiki. Ba a so teburin mu ya ciku da kayan, wato shugabaninmu ba sa so mu dinga ciko da kaya a kan teburin mu. Kuma in teburin mu suna nan a jere, mutane uku a kan teburi guda ɗaya haka muka shirya teburin mu a wurin aiki.

Kana son abinci mai yaji? Eh, nakan so abinci mai yaji amma ba mai yaji sosai ba. Yajin idan daidai, idan yajin yana da daidai to abincin nakan so shi. Amma idan yajin ya yi yawa, wani lokaci yakan wuce bangare to bana son waɗannan wannan.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Gaskiya bana so takardu aikina ya bazu. Ina ajiye takardun aikina a wuri ɗaya domin idan ina so, ina son in yi amfani da wani nakan nema shi a sauƙi, ba tare da birƙice wuri domin in nema takardan aiki ba.

Kana fi son ya kofi ko shayi? Na fi son shayi fiye da kofi domin kofi yakan sa mutum ya rame. Shi ya sa ba na son kofi. Ina shan shayi na da madara. Nakan sha shi da madara dama in shi da gurasa.

Wane launi tawa da kake amfani da shi? Ko da shike ni ba mai aiki da launi kuma ba mai aiki da tawa da ba. Amma zan ce la'anin da nike fi so shine la'anin blue wato bula kenan da Hausa, Hausa zan ce.

Menene kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Idan ruwa yake zuwa, nakan nema wurin in face, in bar sai ruwan ya tafi kamin in fita ko kuwa, zan nema yadda zan kai gida kamin ruwan ya fara. Amma kuma in ruwan ya same ni a cikin ɗaki, to zan yini na bacci ko kuwa wani lokaci zan dinga karatu. Abin da nikeyi ke nan lokacin da ruwa yakan, yana zuwa.

Yaya kake son dafa ƙwai? Na fi son soyayyen ƙwai fiye da dafeifen ƙwai. Ba na son dafeifen ƙwai ko kaɗam. Matata ce mai son dafeifen ƙwai. Ko wane lokacin da na siyo ƙwai to matana za ta so ta dafa. Amma ni ba na son dafeife.

Wane irin kayan aikin ɗaki kake fisow? Kayan ɗaki da nike fisow shine kujeru da kuma talabijin. Idan wadannan suna cikin ɗaki to bani da damuwa. Dalilin da nike son kujeru shine idan mutane sun zo za su samu abinda za su zama. Dalilin kuma nike son talabijin shine idan mutane suka zo za su samu abinda za su kalla.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, nakan kare wayar na daga ƙwayar cuta. Don idan ban kare wayar na ba, idan cuta ya kamu, ya kamu ta, yakan bata abubuwa wanda nake da ciki, wanda nake na sa, na upload a cikin phone na wa. Shi ya sa nakan kare wayar na daga ƙwayar cuta.

Nawa ne yawan danginku a gida? Gaskiya ba dangi na wande ke zama da ni a yanzu amma watakila a nan gaba za su zo su zama de mu. Amma yanzu ni kawai da matana muke zama domin bai da ɗan da muka yi aure ba don haka bamu da wani dangi wani ke zama da mu.

Me kake ci a wurin aiki? Nakan ci abubuwa da yawa. Nakan ɗauka abinci zuwa wurin aiki. Idan na ji yunwa, nakan ci abincin da na kai wurin aiki da shi. Idan kuma ranar da ban ɗauka abinci ba, nakan je kanti in ci abinci ko kuwa nakan siya kosai da burodi in ci ko kuwa burodi da shayi.

Kana rufe baki lokacin ama? Eh nakan rufe baki lokacin ama. Ba yi da kyau idan mutum ya buɗe baki lokacin hamma. A turance akan cewa kotci kenan, to idan mutum yana so ya yi kotci ya kamata ya rufe baki lokacin hamma.

Wace rana kake zuwa kasuwar? Ba ni da ranar da ni ke zuwa kasuwa. Ba ni da ranar da na sace wa wannan ranar ne zan je kasuwa. Na kan je kasuwa idan ina da buƙata. Idan akwai abunda ya buƙaci ya kamata in siya to na kan je kasuwa. Dalilin kenan da ni ke zuwa kasuwa.

Kana fi son zama a kujeru ko tabarma? Gaskiya na fi son zama a kujera fiye da tabarma, koda shike wani lokaci nakan zauna a tabarma amma sau da yawa nakan zauna a kujeru.

Mene ne abin sha da ka ke fi so? Wallahi ruwa ne. Ruwa kacan shine ke fi so. Koda shike da ni ke son sha wani mineral wanda yake kira Smooth. Amma na gan cewa ba shi da kyau. Ba zai kawo mun lafiya jikina ba sai na bari ruwa kawai. Ina daga daga ruwa domin ruwa yana da kyau, yakan kawo kiwon lafiya.

Kana son bude taga a ɗaki e wani lokaci. Idan ɗakin yana da zafi, to zan so in bude taga domin iska ya shigo. Amma idan akwai fanka ko kuwa akwai air condition, to ba zan buƙata taga ba. Don haka ba zan bude taga ba.

Nawa takalma ka ke da su? Takalma abu ne wanda ya kamata mutum yana da su da yawa. Idan kana da takalma kaɗan, to yakan sa takalmanka ya lalace da sauri. Don haka ya kamata mutum yana da takalma da yawa. Ina da takalma har sun kai kaman guda shida domin kar takalmana su lalace da sauri.

Wane irin jaka kake kai? Irin jaka da nike kai shine ana kira a turence backpack amma a hausance ban san sunan shi ba. Ko watakila zan iya kira shi wai jaka da ake sa a baya to sunan kenan ne zan iya kira shi da shi.

Kana sanya bel kullum e ina sanya bel kullum. Aye bel kayan ado ni. Kullu kolochinde ma wandoona wandoona ya isheeni de kyau nakan saa bel. Ba domin wai ba domin komai ba ama domin ado kawai to shiyasa nake sa, nakan sa bel to ba ranan de ze wuche ba ni de bel ko yan zuma yanzu inna de bel.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Gaskiya bana ta yadda damuwa na ya mallake ni. Domin na san cewa damuwa baya kawo ni abu mai kyau, baya kawo cin gaba, baya kawo salama. Don haka bana damu sosai. Damuwa na a karamin lokaci ne kawai kuma zan zona nema yadda zan yi fita daga wannan damuwa.